Kana ci je farce? Eh, ina ci je farce amma sai in ta kama. A lokacin da naga farce na sun yi tsawo, ina da buƙatar na ga na yanke su kuma bani da abun da zan yanke su, ko kuma babu mai yanke su a kusa. Nakan sa haƙora na, na ci je farce na sa'an nan na fisge su.

Me tambaya ya ce wani gudu na fanka na fi so? A gaskiya na fi son gudu na fanka a lamba biyar, wanda ita ce lamba ta ƙarshe kuma lamba mafi gudu. Dalili kuwa shi ne na kasance mutum ne mai son ɗari-ɗari da kuma raɓa-raɓa. Na fi son zama a wurin da yake da sanyi sosai ba ƙarya. Saboda haka na fi son gudun fanka lamba ta biyar don ta fi mun amfani kuma ta fi daɗi.

Kana kunna tsaron baturi? Kana kunna tsaron baturi? Tambayar ba daidai ba ne, amma in na fuskanta dai dai shine. Mai tambayar yana so ya tambaye ni ko ina kunna tsaron bature? A'a, a gaskiya ban cika amfani da tsaron baturi ba. Hasali ma bani da tsaron baturi. Hakan yasa bana kunna tsaron baturi.

Me tambaya ya ce kana raba abincinku da mutane? Eh, a gaskiya ina raba abincin mu da mutane da ke na kasance ni ɗan Najeriya ne, sa'an nan kuma ni ɗan Arewa ne. Hassali ma idan ka kasance ɗan Najeriya ne kuma kai ɗan Arewa ne, ka zama na kana cin abinci kai kaɗai. Al'ummar unguwar mu da kuma mutanen da kake zaune kusa da su ba sa ma kallon mutumin kirki. Hakan yasa abincin safe ne kaɗai abincin da al'adar unguwarmu da kuma al'adar garinmu ta lamunci wa mutum ya ci shi kaɗai. Abincin rana mukan fitar da shi wa jama'a mu ci tare, su ma sukan zo da nasu mu ci tare. Sannan abincin dare wanda shi ya fi amfani mukan fitar da shi wajen gida ko kuma wajen gurin masana'anta, wanda mutane sun tashi daga aiki ko almajirai da suke da buƙata ko kuma ƴan uwa da abokin arziki wanda suka kawo nasu za mu zauna mu ci tare. Wannan shi ne kyakyawar al'adan Bahaushe da kuma kyakyawar al'adan ɗan Arewa a Najeriya. Hakan yasa amsata ita ce eh, ina raba abinci na da mutane.

Me tambaya ya ce kana lulluɓa da bargo? Amsa ta ita ce eh, ina lulluɓa da bargo amma sai in ya kama. Misali a yanzu haka inda nake muna cikin watan sanyi ne. Nakan lulluɓa da bargo saboda in rage sanyin da yake shiga cikin jikina. Amma in shekara ta juyo muka shiga cikin lokacin zafi ba zan iya amfani da bargo ba, saboda bargo kaya ne mai ƙara zafi.

Mai tambaya yace, wane yanayin ɗaki kake fi so? Tambayar ya kamata ta kasance kamar haka ne. Wane yanayin ɗaki ka fi so? Tabdi jam, babbar magana. A gaskiya ina son yanayin ɗaki mababbanta musamman ma in ya kasance ina da kuɗi. Da fari ina son ɗaki wanda ya kasance babba ne sosai. Sa'annan kuma a cikin wannan ɗakin akwai bayan gida, sa'annan kuma akwai gurin karatu. In son samu ne ya zamana kuma da akwai gurin cin abinci. Kalar ɗakin da na fi so, ina so ɗakin ya zama yana da kalar baƙi da kuma kala ta maroon. Saboda waɗannan su ne kaloli da suke na choice na. Sannan ina son kayan ɗaki irin su gado, wardrobe da katifa ya kasance kala ne blue da kuma ɗan fari fari a cikinsu. Sannan ina so ɗakina ya zama yana da babbar TV wadda zan iya yin kallo da shi. Ina so wardrobe na ya zamana mai girma ne sosai da sosai wanda zan dinga sa kayayyakin sawa na a ciki da kuma takalmana da kuma makamantansu.

Maitambaya yace kana kare wayarka daga ƙwayar cuta. Inna fahimta daidai shine ina kare wayata daga virus ne na waya? Eh kwarai kuwa. Nakan kare wayata daga ƙwayar cuta ta hanyoyi daban-daban musamman ma wajen amfani da wani softwaya na waya da ƙiransa da antivirus. Saboda bana so ƙwayar cuta ta shiga cikin wayana ballantana na rasa bayanai kuma in rasa wasu abubuwan abubuwa masu muhimmanci na gasken gaske a cikin wayan nawa.

Mai tambaya ya ce, "Yaushe kake kwana kullum?" A gaskiya ina kai ƙarfe ɗaya kafin nake kwanciya. Amma bari in gaya maka dalili. Gaskiya ne, bari in baka labarin yadda tsarin rayuwata take. Domin mutane da yawa basu san irin faɗi tashin danake yi ba idan kana kallona zakaga kaman mutun mai jajircewa amma ga yadda nake gudanar da kwanana. Abu na farko shine kama da kasani, aikin shago nake yi amma aikin shagon magani wanda hakan ya shafi layi-- ɗa, ɗa, lafiyar mutane da yawa da kuma rayukansu. Kullum fa sai kusan ƙarfe shaɗaya na dare nake rufe shagon mu na magani. Ka san aikin magani ba wasa bane. Mutane suna zuwa kowane lokaci da buƙatar taimako. Kuma dole in tsaya in tabbatar kowa ya sami magani da ya dace. Wannan hidimar tana ɗaukan lokaci da kuzari sosai domin natsuwa nake yi in duba kowane takardar sayan magani dun kada a sami kuskure. Saboda haka kafin in tattara in rufe gida da dare, dare ya riga da yare. Dare ya riga da yare sosai da sosai ma. Abu na biyu abin da ya kamata mu taka himta shi ne, me yake faruwa idan na koma gida kafin in yi bacci ƙarfe ɗaya kenan. Idan na isa gida, ko da yake, ko da yake na gaji, bana iya faɗawa kan gado kai tsaye in yi bacci.

Mai tambaya ya ce, wane launi bangon gidanku suke? A gaskiya idan ka shigo gidana ko kuma wurin da nake yawan zama, abu na farko da zai ɗauki hankalinka shine kalar bangon ɗakin. Ka san kalar bango tana da tasiri sosai a kan yanayin zuciyar mutum, musamman idan ka kasance mutum mai yawan aiki kamar ni, kamar ni wanda yake dawowa gida a gajiye. Bari in ba ka labari yadda bangon ɗaki nawa yake da kuma dalilin da ya sa na zaɓa. Abu na farko da ya kamata ka fahimta shine zaɓin launi mai sanyaya rai. Wannan abu ne da nake son shi sosai da sosai. Bangon ɗakina yana da wani launi mai sanyi wato fari mai dishi dishi ko kuma wani lokaci ma na kan fi son kalar shuɗi mai haske. Dalilin da ya sa na zaɓi waɗannan launuka shine tun da nake aiki a shagon magani, idan fitilu suke da haske sosai kuma mutane suna ta kai komo, ina buƙatar ɗakin da zai bani natsuwa idan na dawo. Wannan kalar wannan kalar tana da ɗakin yayi faɗi sannan tana sanyaya mini idanu idan na duba labarai ko email a wayata.

Mai tambaya ya ce, "Yaya kake shaƙata lokacin hutu?" Babbar magana. Idan lokacin hutu ya samu ni, gaskiya bana wasa da shi. Domin hutu ne kaɗai yake ba ni damar sake loda wa jikina sabon kuzari bayan dogon aiki a shagon magani. Idan kana son sanin yadda nake gudanar da nawa hutu, bari in ba ka labari yadda nake sarrafa lokaci na don in shaƙata sosai. Abu na farko, bacci na musamman ko kuma ka ce deep rest. Abu na farko da nake yi idan na samu hutu shine in biya bashin bacci da yake kai na. Ka san tun da nake kwanciya ƙarfe ɗaya na dare kullum. Idan ranar hutu ta zo, nakan bar kaina in ɗanyi bacci, in ɗanyi bacci safe mai daɗi ba tare da fargabar ƙarar agogo ba. Wannan lokaci, wannan bacci yana taimaka mini in ji jikina yayi, yayi garau. Sannan ƙwaƙwalwa ta, ta huta daga lissafin magunguna da ƙorafe-ƙorafen kostomomi. Wannan shine abu na ɗaya ke nan. Abu na biyu, shaƙatawa da kayan daɗi. Idan na tashi, naƙan so in shaƙata da wani abinci ko abin sha mai daɗi wanda ban saba samu ba a lokacin aiki.

Mai tambaya yace yaya dangantakanku da makwabta take. Wannan lallai magana ne mai babban girma. Idan ana batun zamantakewa musamman da maƙwabta, nakan ɗauki wannan abu da matuƙar muhimmanci. Kasan rayuwa yanzu ta riga ta canza, amma ni a wurina, maƙwabci shine ɗan uwa da yake kusa da kai fiye da kowa. Idan wani abu ya faru da kai, Allah ma ya kiyaye, maƙwabci ne zai fara kawo maka ɗauki kafin dangin ka na nesa su karaso. Ga yadda dangantaka ta da maƙwabta take a gaskiya, abu na farko shine girmamawa da mutunci. Abu na farko da nake kiyayewa shine girmama kowa. Ko da yake ina dawowa gida a makare kusan ƙarfe sha ɗaya na dare, nakan yi ƙoƙari in shiga gida cikin natsuwa ba tare da na tada kowa hankali ba. Ban cika so na hayaniya ba musamman ma da daddare lokacin da na san mutanen suna barci. Wannan natsuwar tana sa maƙwabta su girmama ni domin sun sani ni mutum ne mai son zaman lafiya. Abu na farko kuma shine gaisuwa da zumunci. Duk da cewa aikin shagon magani yana ɗauke mini lokaci mai yawa, a duk lokacin da na fito da safe ko na dawo daga aiki na iskar mutane, bana wucewa ba tare da na gaishe su ba. Gaisuwa tana sa asaba sosai da sosai kuma tana sa a ji daɗin zama da juna. Idan na sami lokacin hutu kuma, nakan ɗan tsaya muyi hira, mu tattauna abubuwan da suka shafi unguwar mu da yadda za a inganta tsaro da tsafta. Abu na uku kuma shine, abu kuma na uku shine taimakon juna musamman a fannin lafiya. Wani abin sha'awa shine suna neman shawara ta a fannin lafiya. Wani lokacin ma, ko da dare ne in wani bai ji daɗi ba, nakan taimaka wa musamman ta shawarwari ko jagora. Ko jagora akan asibitin da ya kamata su je. Wannan yana ƙara ɗanƙon zumunci tsakanin mu ke nan domin sun san suna da wanda za su dogara da shi lokacin bukata.

Idan ka zo shagon mu na magani, ka duba inda nake zama, za ka ga teburi na ne yake bayyana irin tsari da kuma irin aikin da nake yi. Teburi nan shine tamkar ofishi na inda nake yanke shawarar kan lafiyar mutane. Don haka dole in kiyaye shi ya kasance cikin tsari. Bari in kwatanta maka yadda tuburin nawa yake. Abu na farko, tsari na musamman. Teburi na baya taɓa kasancewa cikin hargitsi. Domin a matsayina na ma'aikacin lafi-ma'aikacin lafiya, idan teburi na, idan teburi, idan teburin ka ya, ya birkice, za ka iya yin kuskure wajen ba da magani.

Eh gaskiya ne. Inabada shawara a aiki kullum domin a matsayina na wanda yake zaune akan teburin shagon magani har zuwa ƙarfe sha ɗaya na dare, mutane basa zuwa kawai don siyan magani ba suna zuwa ne su ƙwarar mini damuwarsu kuma suji me zance musu akai. Bari in baka labari yadda nake gudanar da wannan ɓangare na aikina. Abu na ɗaya shine mafi yawan shawarun da nake bayarwa sun shafi lafiya ne. Kasan mutane da yawa basa son zuwa asibiti kai tsaye sai ciwo ya tsananta. Don haka idan mutum yazo ya bayyana mini yadda yake ji nakan yi amfani da ilimina in gaya masa abin da ya kamata ya yi. Wani lokaci shawara ita ce wani suka-- wani lokaci shawara ta ita ce wani wannan ciwo ciwon bana magani kanti bane. AGareka kaje asibiti a duba jikinka. Wannan nauyi wannan nauyi ne babba a kaina. Dun haka nake bincike sosai a waya ta dun in tabbatar shawarar da zan bayar ita ce daidai. Abu na biyu kuma shine ba wai kawai ga kustomomi nake bada shawara ba harma da abokan aiki idan aka kawo sabbin magunguna ko kuma aka canza tsarin lissafi tsarin lissafin kuɗi a shago, nakan zauna da su in nuna musu yadda za su bi abun ciki cikin sauƙi. Nakan gaya musu cewa idan muka bi wannan tsarin, za mu fi sauri saurin gamawa mu koma gida da wuri. Shugabancin gari shine ka ga naƙasa da kai sun ƙware a aiki. Abu na uku kuma shine da nake yi ta ɓangaren bada shawarwari shawara kan tsarin ra-- tsarin rayuka. Saboda a samu tsira da rai, sau da yawa nakan ga matasa suna son shiga harkar magani sai su tambaye ni "yaya aikin yake?" Shawarar da nake basu ita ce, "aikin nan yana buƙatar haƙuri da gaskiya." ina gaya musu cewa bawai kawai lissafin kuɗi akeyi ba hidima ce ta ma ta hadayace ta mutane. Idun idun baka da haƙuri za ba in baka da haƙuri ba zaka iya jurewa har ƙarfe sha ɗaya na dare ba. Wannan yana taimaka musu su fahimci ƙalubalen da ke gabansu.

Mai tambaya ya ce, sau nawa kake share ɗakin ka? Mu natsu mu ji amsa da nake so na bayar. Idan ana maganan tsafta, musamman ma share ɗaki, nakan gaya wa mutane cewa ɗakina shine wurin da nake samun natsuwa bayan dogon yini na aiki. Saboda haka nakan share ɗakina ƙalla sau ɗaya a kowace rana. Kuma ga yadda nake gudanar da wannan aiki a matsayina wanda yake dawowa gida a gajiye. Abu na farko shine tsaftar safiya kafin na fita. Kullum da safe kafin in fita in nufi wurin aiki, ma'ana shagon magani na, nakan tabbatar, nakan tabbatar na share ɗakina fas, fes, ko da, ko da yake na san zan dawo a gajiye da daddare. Bana son in dawo in iske ɗaki ya yi kaca kaca. Share ɗakin da safe yana sa iska ta buga cikin, ta buga ɗakin ta yadda idan na dawo ƙarfe shaɗaya na dare, zan iya, zan ji ɗakin yana ƙanshi mai daɗi kuma yana da faɗi. Wannan aikin ya ɗauke mini kusan minti goma zuwa sha biyar. Amma fah, amma fa'idarsa tana da yawa.

Me tambaya ya ce, "Me kake yi don kiyaye lafiya?" Ga amsata, tun da nake aiki a shagon magani, kullum nakan ga mutane suna zuwa neman maganin ciwo. Wanda hakan ya kawo, wanda hakan ya koya mini cewa kiyaye lafiya ya fi siyan magani tsada. Duk da cewa aikina yana da wahala kuma nakan dawo gida a makare, akwai wasu abubuwa da nake yi dun tabbatar da cewa jikina ba, jikina bai gaza ba. Ga yadda nake kula da lafiyata. Abu na farko shine shan ruwa mai yawa. Abu na farko da nake yi shine shan ruwa. Ka san idan kana tsaye ko kana hidima a shago har na tsawo sa'o'i, yana buƙatar ruwa don sanyaya gaɓoɓi. Nakan ajiye kwalban ruwa akan teburina kuma ina tabbatarwa na sha aƙalla lita uku a rana. Wannan yana taimakawa wajen wanke ƙwayoyin cuta daga jiga, daga jiki da kuma sa fata tayi kyau. Abu na biyu kuma shine cin abinci mai gina jiki. Kamar yadda na taɓa gaya maka, na fi son kayan gishiri fiye da kayan zaƙi. Dun kiyaye lafiya, nakan guji shan lemon kwalba ko cin abinci mai sukari da yawa. Musamman da daddare, nakan nemi abinci da yake da ganyen, ganyi da, da, da kuma furutai. Haka na nufin kayan lambu. Ko da na dawo gida ƙarfe sha ɗaya na dare, nakan ɗanci wani abu mai sauƙi wanda ba zai, wanda, wan-wan-wanda ba zai nauyaya mini ciki ba kafin in kwanta ƙarfe ɗaya. Abu na uku kuma shine motsa jiki a cikin gida. Tun da ba na samun lokacin zuwa filin wasa saboda aiki, nakan yi amfani da ɗan lokacin da nake da shi a ɗaki dun in motsa jiki. Kafin in share ɗakin da safe, nakan ɗan yi wasu motsa jiki na minti goma kamar push up ko stretching. Wannan yana taimakawa wajen sa jini ya gudana yadda ya kamata. Sannan yana rage ciwo, ciwon baya da nake, da nake ji saboda daɗewa a tsaye a shago. Abu na huɗu kuma da nake yi wurin tabbatar da lafiyata shine kare ido daga hasken waya. Tun da nake duba labarai da email a waya, a wayata, wato wayata Redmi sha huɗu C, kafin in kwan, kafin in kwanta, nakan yi amfani da night mode. Wannan yana rage raɗaɗaɗin haske, wanan yana rage raɗaɗin hasken wayar a idona. Ka san idon mutum shine fitilarsa. Dun haka, kiyaye shi daga haske da daddare yana taimakawa wajen rage ciwo, wajen rage ciwon kai da kuma, da kuma samun, samun barci mai kyau ko da kuwa na awa biyar ne.

Mai tambaya ya ce kana iya hawan keke? Eh, gaskiya ne. Ina iya hawan keke, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake alfahari dasu tun ina yaro. Hawan keke ba kawai hanyar sufuri bace gareni. Wani babban ɓangare ne na rayuwata wanda yake ba ni jin daɗi, da kuma taima, da kuma taimaka mini wajen motsa jiki. Bari in baka labarin yadda dangantaka ta da hawan keke take, musamman ma yadda nake amfani da shi a cikin wannan faɗi tashi na rayuwa. Abu na farko shi ne, keke a matsayin hanyar motsa jiki. Tun da nake aiki a shagon magani kuma nakan zauna ko in tsaya na tsawon lokaci, hawan keke shine babban motsa jikina. Idan ranar hutu ta samu maimakon in zauna a gida kawai, nakan ɗauko keke in ɗan zagaya gari. Hawan keke yana ƙara ƙarfin zuciya kuma yana taimakawa-kuma yana taimakawa ƙafafu su yi ƙarfi. Kamar yadda nake gaya wa kwastamomi na a shago cewa motsa jiki yana da amfani, ni kaina nakan nuna musu misali ta hanyar hawan keke. Abu na biyu kuma shine sauƙin sufuri da natsuwa. Akwai wani irin farin ciki da nake ji idan iska tana dukan fuskata yayin da nake tuƙa keke. Nakan ji kamar dukkan gajiyar aiki-aikin da nake yi tana tafiya. Wani lokaci ma idan hanyar shagon mu ba ta da nisa sosai, nakan gwammace in hau keke maimako in shigo mota ko mashin. Yana, yana ba ni damar ganin abubuwa da dama a hanya kuma yana sa in isa wurin aiki cikin nishaɗi. Abu na uku kuma shine keke da fasahar zamani. Ko da nake kan keke, bana rabuwa da fasaha. Nakan saka wayata Redmi sha huɗu C a jikin wani ɗan ƙaramin maruƙi holder wato 'holder' a turance a kan keken. Wannan yana taimaka mini in duba ta-in duba taswira wato GPS idan zan je wuri, idan zan je wuri da ban sani ba, ko kuma in duba lokaci. Amma fa nakan kiyaye sosai kada in riƙa duba saƙo ko email yayin da nake tuƙi. Domin tsaro domin, domin tsaro shi ne babban abin dubawa idan kana kan titi. Abu na huɗu kuma shi ne, tunawa da yarinta. Duk lokacin da na hau keke, nakan tuna lokacin da nake yaro sa'ad da nake koyon tuƙi. Nakan tuna yadda na-yadda na-yadda nafaɗi sau, sau, sau da dama kafin in iya daidaita kaina. Wannan ya koya mini darasi a rayuwa cewa duk abin da kake so in cimmawa da ke dole ka faɗi ka tashi kafin ka ƙware. Wannan jajircewa ita ce take taimaka min har yanzu nake iya jure aiki har ƙarfe sha ɗaya na dare ba tare da na karya ba.

Eh tambaya yana tambaya ya ce wani gidan abinci na fi so? A gaskiya ina son gidan abinci kala kala amma wanda na fi so na fi son gidan abinci na gargajiya wanda za ka je ka tarar da mutane da kuma matasa an haɗu guri ɗaya wani sa'in za su siya abinci daban daban amma a haɗa a ci a tare. Wannan gidan abincin na fi so sannan kuma ya fi burge ni. Misali ina da wata mai ɗan wanki a unguwar mu wanda ana kiranta da mata Memish. Dan wakenta yanada daɗi ne sosai na fitan hankali sannan kuma mutane daga kowanne ɓangaren garin da nake suna zuwa siyan ɗan wake. Shi ɗan wanke ne abinci ne na gargajiya musamman kuma a gurin malam bature. Bayan nan kuma akwai gidajen abinci da yawa da nake so irin su gidan abinci da yake makaranta sa'annan kuma gidan abinci da yake unguwa irinsu restaurant gidan abinci da yake makaranta irinsu cafeteria da kuma sauransu. Duk da haka na fi son gidan abinci da yake na gargajiya ne da kuma gidan abincin da yake a unguwa ne misali restaurant. Dalilin da ya sa nake son restaurant shine in ka je za ka samu abinci mai tsabta sannan kuma abinci mababbanta sai ka zaɓa wanda ya makako kuma wanda zuciyan ka ya kwanta da shi sa'an nan ka siya. Sannan kuma akwai gidan abinci wanda suke kan bakin hanya wanda kawai mutane ne ko mata ne suke ƙafa kayan siyarwarsu irinsu ƙosai doya da dankali haka amma wancan gaskiya bai cika burge ni ba sannan kuma ban da dalilin da ya sa hakan baya burge ni. Kawai dai bana jin sha'awar cin irin waɗannan abincin ne. Don haka abincin da na fi gidan abincin da na fi so shine gidan abinci na gargajiya musamman in za ka je ka haɗu da mutane diyyaw a ci abinci tare sannan gidan abincin da yake burge ni wanda nake son sa na biyu shine gidan abincin da suke a cikin unguwanni wato restaurant kenan. Sannan gidan abinci na uku wanda babu laifi a cikinsa shine gidan abincin da yake makaranta kuma makarantu irin su bodi da kuma makarantu na zamani mai suna cafeteria.

Mai tambaya yana tambaya ya ce, "Menene burin ka a aiki?" Gaskiya wannan babbar tambaya ne, saboda ina da buri kadi yawa da nake so naga na cimma su a ayyuka, wanda kuma buri na na ayyuka ya shafi burin rayuwa ta. Buri na na farko a gurin aiki shine ina so in ga na sauke duk wani bashi da yake cikin kasuwa na, in tabbatar da kasuwar tana moving ne ko kuma tana tafiya ne da farin kuɗi na a cikin shagon ba tare da arzikin wani ba. Sannan burina na biyu shine inga na kasance ɗaya daga cikin babban ɗan kasuwa na magani a inda naka ba a inda nake ba kaɗai, a garin da nake gaba ɗaya ko kuma a ƙasar da nake wato Nigeria gaba kiɗaya. Sanan buri na na uku wanda shi ma ya shafi aiki ne kuma ya shafi rayuwata ita ce ina so in je in yi karatu a kan magani wato karatun pharmacy a turance. Idan har na je na yi karatun pharmacy zai taimaka min gurin aikina. Hakan yasa ina da experience na ƙalla shekara goma sa'annan kuma ina da certificate wanda zan yi amfani da shi. Babban buri na a cikin aikina shine in zo in samar da magani wanda zai taimaki mutane sosai ba tare da kuma sun kashe kuɗi da yawa ba. Dan ɗaya daga cikin buri na wanda ba zan iya ajiye shi a gefe ba shine in samu kuɗi na fitan hankali daga kasuwan da nake yi. Tabbas akwai wannan ma. Badan komai ba kuma sabo da in cire iyalaina daga cikin wahala da kuma duk ko abokan arziƙi da kuma duk mutanan da nake so a rayuwa.

Mai tambaya yana tambaya sau nawa kake goge hakori. Tunda nake aiki a fannin kiwon lafiya, gaskiya bana wasa da batun tsaftar baki, musamman ma goga hakori. Kamar yadda nake gaya wa mutane a shagon magani, baki shine ƙofar shigar abinci. Don haka idan ƙofar tana da datti, lafiyar jiki duka tana cikin haɗari. Bari in baka labarin yanda nake gudanar da wannan tsabtar a kullum. Abu na farko, sau biyu a rana. Gaskiya nakan goga haƙori haƙora na a ƙalla sau biyu a rana lokaci na farko shine da safe bayan na tashi daga bacci kafin in nufi wurin aiki. Wannan yana taimaka mini in fita da numfashi mai daɗi. Domin a matsayina na wanda yake magana da kwastamomi duk rana numfashi ma han numfashi mai han mai ƙanshi yana ƙara mutunci da ƙwarin gwiwa yayin tattaunawa abu na biyu kuma shine muhimmanci goge haƙori da daddare wannan shine lokaci da nafi wa da nafi bawa muhimmanci kasan ina dawo wa gidane kusan ƙarfe sha ɗaya na dare sannan in dai sannan in ɗan ci abinci ko in yi hira har ƙarfe ɗaya.